Kuna sa uniform a wurin aiki? Ba ma sa uniform a wurin aiki, amma a wani lokaci idan muna da wani special occasion, mu kan sa uniform a wurin aiki domin wannan occasion.